Bana sanya tabarau, saboda ni ba ma'abocin sanya tabarau bane. Ni bana ma da tabarau, ban taɓa siyan tabaru ba, sannan ban taɓa yin tabarau na kaina ba wai da kuɗina in je in siya. Domin ni baya cikin tsari na. Amma idan zan samu tabarau mai kyau, zan iya sawa. Amma dai ni bana siyan tabarau saboda baya cikin abubuwan da suka dameni. Musamman sabon, sabon tabarau ɗin ma iri iri ne. Akwai wanda in ka sama ba za ka dinga jin daɗin in ka ninka da shi ba. To ni kuma na fi san ina komai kar. Ina mamaki ma yanda wasu zanga sun sa baƙin tabarau in gasun hau abin hawa ko mota ko mashin suna tafiya da baƙin tabarau, ni ba zan iya ba. Idan na samu baƙin tabarau, zan ga fankanin gari da kyau. Ko da zan sa tabarau, sai dai in sa fari ko kuma me ɗan haske haka ko da ba fari ba amma yana da haske. Domin baƙin tabarau canza mun yanayin gani yake yi, zan ga ƙari ba inda in saba gani ba. To sai sa bana ma sawa saboda bana iya jure kallo da shi. Domin gani na yakan canza da bana jin daɗin gani a haka tare da shi. Na so in zan kalla abu, in gan shi asalin gani na. Amma baƙin tabarau dinnan da nake ganin ta nasa bayan, ni da na sashi ma zan tuka abin hawa. Ai sai in iya buge wani abu, dan bazan gani da kyau ba. Shiyasa ni bana ma sa tabarau ma ko da ma farin. Ko wani iri ma bana sawa. Amma fa dai idan na samu zan sa. Bawai kuma na ce ba zan saba ne kwatakwata a rayuwa na. A'a, in zan samu zan sa. Amma ni dai bana wani damuwa da shi, bana ra'ayin sashi. Sannan bana ma siya kuma ba zan, ban ga zan iya siya ba gaskiya. Ko da zan siya, akwai ɗin irin wanda na gake siyarwa, wanda sunke ce me transparent ne ko ni na manta sunan shi, yawanci ma a asibiti ake yinshi. Ba medicated bane dai. Amma yana da kyau domin za ka ganin gaganin abubuwa dakyau da shi. Yana da kyau sannan yana rage ƙarfin haske. Musamman irin hasken rana haka. To ko shi ma dai ban taɓa sawa ba sai dai in ga masu shi sun sa, sai dai aka, ace ma ayi ga aikin shi ga yanda yake yi. Amma ban taɓa sashi ba gaskiya. Ni bana ma sa ma tabarau. Bana ma sashi. Don baya cikin tsari na sannan kuma baya wani birgeni haka in sa shi.